Tuƙi akwai masu aikin tuƙi, aikin tuƙin da suke yi kaman taxi ko babur, ko, a, keke da shi suke kabu kabu suna samun kuɗi. Sannan kuma akwai masu koyan tuƙi, eh, su makarantan tuƙi ana zuwa aje a koyi tuƙi a wajensu. To nan duka abun da ya haɗa da aikin tuƙi kenan a nan wajen mu.

Eh to, lokacin da nake yaro ina kallon taurari da daddare amman yanzu sai nayi kwana ko sati ko watanni ba banma san ko akwai wani abu taurari ba amma duk lokacin da na fita waje wanda babu hadari a sama, eh ko mai yana nan haske ga hasken wata to ina ya kallon sama ina kallon taurari. Eh amma jifa jifa ba kullum ba kuma.

To, yanda ake kula da sabon, sabuwar uwa, gaskiya yana da matuƙa, yana da, yana da amfani. Yauwa idan mace ta haihu ta zama sabon uwa, dole kafin ranar haihuwan nan ko kuma a ranar da ta haihu ɗin, dole mu aika wani yazo daga, daga, eh, daga, daga cikin gidan mu. Yauwa ko maman, ko maman sabon uwan ko kuma maman namijin sabon uwan. In babu iyaye to, eh, babban yaya zai zo, wanda zai ringa taimakon sabon uwa da wanka da, da mama ɗan koyan wanka. Wanda ya fi san abubuwa inda ake kula da yara. Dole sai an samu wanda zai ringa taimaka mata da komai har wanka. Dole za samu. Namijin zai yi ta aikin dafa abinci ko kuma matan wanda yake taimaka mata ta ringa dafa abinci. Aiki dai zai ma sabuwar uwa sauƙi, saboda wannan jin jiki na haihuwar yana nan yauwa wajen kwana, wajen sa, wajen wata ɗaya ko biyu, bayan wata ɗaya ko biyu sai ta ci gaba da yin ayyukan da take yi.

Farkon wata, farkon wata yanzu, ah ah farkon wata kowa yana, yana ƙoƙarin ya sa ido, ya sa jiki a aiki, neman aiki zuwa aiki. Idan kuma ƙarshen wata ya zo, kowa zai ringa, zai ringa jiran albashi ko kuma ya sayi abubuwa. Idan aka biyashi idan kuɗi suka shigo ya siya abunuwan da zai ringa amfani da su yazo ya ringa ci har sabon watan kuma ya sake yin nisa ko ya ƙare.

Ina cin citta abinci sosai ina so citta a abinci. Ina ma tauna cita ba sai an sa a abinci ba. Yauwa ɗan yan cita ina, ina taunawa duk lokacin da nake da mura. Yauwa ina tauna cita kuma yana, yana warkar mun da mura.